Wani iri yanayi ka ke Fiso? To yanayin da shi ne yanayi n da daza ka ji komai, komai kawai ke kanajin daɗi. Kafi kowa jin daɗi ka tashi a safe ka ji weather yama kyau, kawai ke kanajin daɗi. Yanayi na cewa good mood ba, good mood ba turanci. Ka ji kawai weather ks yafi ma jin daɗi. Koma meza a fada ma baruwanka kawai dariya za ka yi ta yi kanajin daɗi. Kanan kullum kuwa kulla ace za su yana kawo mutane kananan kullum suna kwana nawa su dai yake ba. Kulla ace za a kama wasu na mata yanzu fika kwana goma su dai yake. Kanan ainihin kyau. Wanda ba ka damu da koma mi ma to ina yin daincin nika. Na fi son yana yin can yafi min. Wajen da ake cewa she, kwanciyar hankali ake samu kwanciyar hankali. Jin daɗi na yi kai sama da kuma jin daɗi kanajin daɗi ka ji. Shi yana yi ne kanajin daɗi kuma ga kwanciya han kali kai. Na miye kai haka da baka kada damuwa dazai ce ya kira ya ce a zaka ba. Ba zai kira ka ya neme ka. A haka sai kira ta waje waka da aka yi aka dawo a haka. A ina so in yi kada ina so in yi kada. Amina haka aka ya tunani shi. Amina yafi aka dawo.

Kana zuwa aiki lokacin daidai. Nna goganninta. Nna goganninta. Aiki. Ina fita ƙarfe takwas. Ina fita ƙarfe takwas ya sani. Tana kasuwa tawo. Tana biya. Tana kasuwa takwas, ta nuna ka wuce. Takwas. Amma bana kyau ce amma zai kai tara ma. Ina iya latti kenan. Da kullum waya na kira daidai. Lokaci daidai. Yace a gani karya ma. Amma ina latti. Tana kasuwa bacci ya ɗauke. Tana kasuwa mun tashi. Amma dafa abinci ne waye waye ba ka tashi ba. Lokacin naka maka dafa abinci na yau. Kai ne kika dafa ba. Ka riga kin dafa abinci ya ja ka. Tana rarraba shubbacci. Yana cika bacci da wuri. Shubbacci da wuri na. Eh, gaskiya ana mutum, mutum tashi da wuri. Tana mutum ya tashi da wuri ma. Mutum ya tashi da wuri ma to. Eh. Sai ka mutu maras. Kana aiki da wuri ma to ina awon nan. Awon nan. Ko karen da fiye aiki daidai ka. Ina kuka riƙa. Awon nan. Eh, to ina ga abun da. Yakamata ka. Awon da fiye aiki daidai ka. Okay? Awon ina kuka riƙa. Ƙarfe takwas. Shin yana kura. Wataran wanje takwas amma sai ƙarfe takwas raye tara aiki fara aiki. Tana ta ke litti ma amma ba fara aiki da wuri ba. Sai ya nuna kawo ka bar wuri. Amman yawan cika. Awon nan. Fara aiki. Yakamata. Da dama na aftoni ma ne. Eh, kawai ina na gitoni ma ne. Shin nake nake miƙewa.